Ah, ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyar auna shi ta, ah, ah, ƙayyadadden tsari. Sau tari kowane aiki yana da nasu standard. To ina, auna aiki na ne da wannan standard da aka saka, wanda idan ya yi ƙasa da wannan standard ɗin, ina iya kallon aikin Azaunin marar inganci. Sannan idan ya yi sama da shi ko ya zo daide da shi, ina auna shi Amazauni mai inganci.

Eh, kujerunmu suna da daɗi amma ba daɗi na sosai ba. Suna da laushi. Wasu nan suna da daɗin zama saboda suna da matsakaicin tsayi. Yanda ko dogo ku gajere duk wanda ya zauna, a'a ba zai taɓa kura ba.

Ina cin abinci sosai a wurin aiki. Domin kafin na fita, ina tabbatarwa da an dafa mini abinci sannan shi nake tafiya. Amma haka abinci yana kasancewa ko taliya ko makaroni. Wani lokacin kuma ina sayan ƙosai.

Ina kwana a kan gado ne, amma idan na je na yi sallah asuba na dawo, ina komawa kan kujera na kwana. Sabida ba na san yara su farka su ganni a kan gado a kwance. Ina shine yanda nake kwana.

Eh, ina iya yin tukin mota sosai ma kuwa. Do mun na tuka motoci da yawa a baya. Na tuka alawowar mota, na tuka agajera, kuma na yi tuki cikin gari, muna yi tukin kambabban titi.

Na fi son ayis kirim na vanila ko kuma bi madara, sai wani lokacin ina son me cakulet. Domin ni ɗanɗanon cakulet yana cikin ɗanɗanon da yake burge ni, kuma nake jin daɗinsa sosai.

Eh, shafan ƴaƴan itace sosai ma kuwa musamman kwakwa ne take da ruwa a ciki. Su kan su ma wanda basa da ruwa wani lokacin ana markaɗa mun su a yi min jus na sha. Ina jin daɗin hakan sosai.

Eh, ina jin ƙa'idojin aiki. Don awurin aikin mu akwai ƙa'idodi inda kowane ma'aikaci sai ya bi su in ba haka ba a ɗauki doka a kansa. Don haka ina bin ƙa'idodin aiki.

Gaskiya rubutuna ba shi da kyau sosai kuma hakan sakamakon saurin rubutu da nake da shi ne, da ina ɗan furamari ina yin rubutu da sauri da sauri wanan ya sa rubutuna ya ci kai yin kyau.

To, kowanne yana zaman kansane wa kowanne yana da matukar muhimmanci. Rayuwa ba ta daɗi sai da aiki, haka aiki baya daɗi sai da rayuwa. Mutum yana buƙatar aiki domin samun jin wasu buƙatun sa na rayuwa sannan yana buƙatar rayuwa domin wajen neman aiki.

Ni ma'abocin amfani da hannun dama ne. Wajenyin aiki, ko daukan abu mai nauyi ko rubutu, duka ina amfani da hannuna na dama. Amma wajen wanke tsarki, yin tsarki ko wanke bayan gida ina yin amfani da hagu.

Eh ina tauna goro amma ba kowane iri ba. Akwai goron da ake kira da mijin goro yana da ɗaci sosai irin sane goron da nake tauna wa. Amma nomal goro namu haka na gargajiya bana tauna shi.

Gaskiya nafison miya mai ɗumi, wanda ita batada zafi sosai kuma batada sanyi. Idan tayi zafi bana iyaci, idan tayi sanyi kuma inaci amma banajin daɗinta. Amma in tayi ɗumi, itace irin miyarda nafiso.

Ina kawowa dukkan abin da na samu domin da a suma na samun masu kuma na faranta masu. Don haka duka wani alamun da za a shaƙura, ribata na iya kawo shi.

Eh muna samun horo na wurin aiki domin duk shekara a ƙalla ina iya zuwa wajen horar da ma'aikata kamar sau ɗaya ko sau biyu, da kuma wajen samun dabarun aiki.

Mafi muhimmanci a kasuwanci shine haƙuri. Duk irin kasuwancin da mutum zai yi dole sai yayi haƙuri. Idan saya zai yi sai yayi haƙuri, in sayarwa ne ma sai yayi haƙuri. Saboda kasuwanci yana haɗa mutum mu'amala da mutane daban daban, mara ɗabi'u da halaye daban daban.

Gaskiya bama masu unifom, nidai ba na sa unifom wajen aiki na. Amma akwai wasu daga cikin abokan aikin irin masu kula da gyararrakin kayayyaki da direbobin mota duka suna saka unifom.